Yaya kake gaishe wa mutane? Yaya kake gaishe da mutane? Yaya kake gaishe da su mutanen? Su mutanen kana gaishe da su ta hanya wanda za su ji daɗi ne ko ko kana musu?

Kana kwana agada ko a ƙasa? Shin a gado ne kake kwana ko a ƙasa? A gado ne kake kwana ko a ƙasa? Kana kwana a gado ne ko a ƙasa? Kana kwana ne a gado ko a ƙasa? Saboda gado shine wurin kwana.

Kana fi son bas ko tagzi? Ka fi son bas ne ko tagzi? Kana shiga bus ne koko kana shiga taxi? Idan ka shiga bus, ina ne zai kai ka? Bas dai an san cewa idan mutum ya shiga.

Wani irin takalmi kake fitso? Wani irin takalmi ne ka fi so? Wani irin takalmi ka fi so a rayuwan ka? Akwai takalmi mai tsawo, akwai takalmi slippers, akwai takalmi wanda za ka sa shi ka na ji.

Menene burin ku a aikin? Menene burin ku a aiki? Wane buri kuke cimma wa akan aikin? Wane buri ne kuka sa a kan aikin? Menene burin ku a aikin?

Kana son abinci me yaji? Shin kana cin abinci da yaji? Kana son abinci me yaji ne sosai ko ko kaɗan ne kake so a sa maka a cikin abincinka?

So nawa kake duba sakonni a aiki? So nawa kake duba sakonni a aiki? So nawa ne kake duba sakonni a aiki? Shin a wurin aikinku akwai abin duba saƙonni, ko kuwa haka kawai kuke?

Yaya kake magance matsalolin ka a aikinka? Yaya kake ma-magance matsaloli a aiki? Yaya kake magance matsaloli a aiki? Wane irin matsaloli ne kake fuskanta?

Kana zuwa gidan fim, kana zuwa gidan fim, kana zuwa kana kallo a gidan fim ko ko a gida ne kake zama ka kalla fim ɗin. Saboda fim ya kasance kala kala ne. Akwai fim mantso ro, akwai.

Kana koyon wata yare, yare ɗaya ne kake amfani da shi ko kana amfani da yaruka da yawa. Gama akwai yaruka da yawa akwai Hausa, akwai English, akwai Chinese, akwai Yoruba, akwai haka.

Nawa madubi kuke da su a gida? Madubi nawa ne kuke da su a gida? Madubinku ya kai nawa ne a gidanku? Madubi nawa ne kuke da su a gida? Nawa ne madubinku na gidan ku?

Wane fure kake fi so? Wane fure ne ka fi so duk a duniyar nan? Wane irin launi ne ko kalan fure ne ka fi so? A kwai fure mai launin ja, a kwai fure mai launin baƙi.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Yaya kake ka shaƙata a lokacin da kake hutawa? Ta yaya kake shaƙatawa a lokacin hutu?

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Yaya teburinku a wurin aiki yake? Wane irin kalar teburi ne kuke amfani da shi a wurin aiki? Wane irin yanayin tebur ne kuke amfani da shi?

Kana iya dafa abinci, kana iya dafa abinci. Shin kai ma abocin dafa abinci ne? Kana iya dafa abinci? Ta yaya ne kake dafa abinci? Da wane irin kalan abu ne kake dafa abinci?

Me kake yi da safe a lokacin da ka farka? Wane abu ne kake yi lokacin da ka farka da safe? Wane irin abubuwa ne kake yi da safe? Wane irin abubuwa ne kake karya wa da shi da safe?

Kana raba ayyuka ga wasu, kana rarraba ayyuka ga wasu ko kai kaɗai ne kake aikinka. Saboda akwai lokacin da zaka ga ayyuka sunma yawa sai ka ɗauka ka bama wa wani saboda shi ma suna.

Me kake jira ranar biyan albashi? Wane abu ne kake jira ranar biyan albashi? Kuɗi ne za ka jira saboda ka saya abincin da za ka ci ko ko za ka tsaya jira ne saboda ka samu abun da kake so?

Kana kare wayarka daga ka, daga ƙwayar cuta. Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta. Kana kare wayarka daga cututtuka wayanda suke shiga jiki.

Kana riƙe riga a aljihunka, kana riƙe riga a aljihunka, shin riganka tana da ajjuhu? Wane irin ajjuhu ne riganka take da shi? Babban ajjuhu ne ko kuwa ƙarami?

Kana zuwa aiki lokaci daidai, kana zuwa aiki a cikin lokaci. Shin kana zuwa aiki akan lokaci? Ba ka latti sannan kana zuwa ka samu wasu ne ko ko kai kaɗai ne kake zuwa?

Menene kake son canza a wurin aiki? Menene kake son canza wa a wurin aiki? Menene kake son canza wa a wurin aiki? Tun kana son a canja maka tebura ne ko ku kana so a canja ma.

Kana shan madara? Kai ma'abocin shan madara ne. Akwai madara wanda ake sha shi a ko da yaushe, akwai kuma wanda zaga shi ba koda yaushe bane ake sha saboda yanayin launin sa zaƙi ko.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Ka fi son zama ne a kujera ko tabarma? Shin kana, ka san ma menene tabarma? Ko, ko kujera ai dole ne ka san shi tun da dai.

Kana musafaha da mutane, kana musabaha da mutane shin kai ma abocin musabaha ne da mutane? Saboda gaisuwa yana da kyau ka dinga yi da mutane in ba haka ba wani lokacin za ka ji cewa sai a hankali.

Wani irin burodi ne kake fi so? Wani irin burodi ne ka fi so? Saboda akwai burodi kala kala. Akwai wanda zaka ci shi kana jin laushi akwai wanda kuma za ka ci shi yana da ƙarfi. Akwai kuma wanda aka soya.

Kana siyan kaya a yanar gizo. Shin kai ma abocin siyan kaya ne ta yanar gizo kamar su irin su Temu da su, uh, AliExpress da sauran su? Shin kai ma abocin siyan kaya ne ta yanar gizo?

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Wani irin nisa ne yake sa ka yi tafiya da ƙafa ko ko ya sa ka hau wani abin hawa don saboda wani wurin zaga ya yi ma nisa sosai?

Kana yin hasashe lokacin barci, shin hashashen lokacin barcinka yana kasancewa kamar ƙarfe nawa ne? Yana kasancewa takwas ne ko ko ƙarfe tara ko ko ƙarfe goma na dare. Wani ma sai ya kai can cikin dare kafin yai barci.

Kana amfani da kunne waya, kana amfani da kunnen waya, kana amfani da abun jin magana ta wayan ka wanda zaka sa a kunne ka don ka jin magana dashi.

Kana iya tuƙin mota? Ka iya tuƙa mota? Dakai ne ake tuƙa mota koko tare da wani ne kuke tukawa? Saboda tuƙa mota yana da abunnan wahala sosai.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Bama kalmar sirri ba duk wani abu da aka baka na sirri yaya kake kiyaye shi? Kaman a ce wannan na baka magana ne sirri ne yanda zaka yi.

So nawa kake rubuta rahoto? So nawa ne rahoto kake rubuta? So nawa ne kake rurrubuta rahoton ninka? So nawa ne kake rubuta rahoto? So nawa kake rubuta rahoto?

Kana sayan hula, shin kai ma abokin sayan hula ne? Kana ma sa hula, wani irin kalan hula kake sawa? Fari ne kake sawa ko ko ja? Akwai hula wanda take riƙe kai sosai.

Kana shan magani kullum? Shin kana shan magani kullum? Kai ma abokin shan magani ne? Kaman wane irin magani da magani kake sha ne a koda yaushe? Shin kana shan magani kullum? Wane magani ne kake sha?

Kana sanya agogo a hannu. Kana sanya agogo a hannu. Kana sanya agogo a hannunka. Shin kai ma abocin sanya agogo ne a hannu? Wane irin agogo ne kake sawa a hannunka, iye?

Kana fi son fensir ko alkalami? Shin ka fi son fensir ne ko alkalami? Saboda alkalami shi da tawada ne ake rubutu shi kuma fensir ana rubuta shi shima a jikin fefa. Saboda haka wanne ne ka fi so?

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Wane irin kala ne kalar ƙasa gidanku yake da shi? Shin a gidan kuma akwai ƙasa ko ko siminti ne gaba ɗaya kuke amfani da shi? A gidan ku akwai ƙasa ne? A gidan ku akwai ƙasa.

Yaya kake magance koke-koke? Ta yaya ne kake magance koke-koke? A kan dalilin yane kake magance koke-koke? Akwai wanda zai kawo maka ƙara a kan wani abu da yake damun shi ko kuwa wani ya mai wani abu ka.

Kana fin kicin tufafi, shin kai ma abocin sa tufafi ne? Ta yaya ne kake sa tufafi? Ka fi son tufafi mai girma ko ka fi son tufafi wanda yake nan madaidaici? Wane irin tufafi?

Yaya kake karɓan baƙo? Ta yayane kake karɓan baƙo? Shin kana ma da baƙo a gidanka? Baƙo suna zuwa gidan ka kuwa? Shin baƙuna nawa ne a gidanka suke zuwa suke kwana? Wane irin baƙo ne kake?

Nawa ne yawan dangin gidan ku? Nawa ne yawan dangi a gidan ku? Shin kuna da yawa ne a gidan ku ko ku kaɗai ne waƴanda kuke zama a gidan ku? Kuna da dangi da yawa ne a gidajen?

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Shin kana da kwamfuta a gidanku? Wane irin shirye-shirye ne kake sawa a ciki? Sannan kana sa sababbi ne ko tsofaffi don a ƙwai shirye-shirye mai girma wanna.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Shin wane irin aiki ne kake yi da farko idan ka shiga ofis? Yana kasancewa ne kana ajiye jaka, ka ciro yansa abubuwan da zaka fara aiki.

Wane irin yanayi kake fi so? Wane irin yanayi ne ka fi so a rayuwan ka? Ka fi son yanayin zafi ko kuwa yanayin sanyi? Da akwai yanayi kala-kala a rayuwa, kamar yanayin sanyi din ku.

Wane lokaci kake wanke kayayakin ka? Wane lokaci ne kake yanke kayayakin ka? Da rana ne kake wanke kayayyakin ka ko da sassafe ne idan ka tashi kake yanyanke kayayyakin ka, kake wawwanke su? Da wane sabulu ne ka ke wa?

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Menene yake sa ka nishaɗi? Waɗansu abubuwa ne kake yi don ya sa ka nishaɗi? Menene kake yi don nishaɗin kanka? Menene kake yi saboda ka nishaɗantar da mutane?

Kana iya kunna wuta, kana iya kunna wuta, kana iya kunna wuta. Da wane abu ne za ka kunna wuta, da ashana ne ko da wani icce ne ake kunna wuta? A'a, ana kunna wuta da ashana ne sannan za ka iya kunna shi.

Nawa kuɗin wutan lantarki a wata? Na wane kuɗin wutan lantarki a wata? Na wane kake biyan kuɗin wutan lantarki a wata? Kuɗin wutan lantarki yana iya kasancewa da tsada yanzu.

Ana fison zama ko tsayuwa. Ka fi son zama ne ko tsayuwa? Shin a cikin dukkanin tsayuwa ne ko zama ka fi so a cikin al'amuranka? Gaskiya ni dai na fi son zama.

Wanne irin mai kake amfani da shi? Wane irin kalan mai ne kake amfani da shi? Mai sun kasu kashi kala kala. Akwai man shafawa, akwai man sawa, abinci. Kai wane iri ne kake amfani da shi?

Me kake yi da ragowar abinci? Menene kake yi da ragowar abinci? Ragowar abinci da ya dage menene kake yi da shi? Kana ba wa wani ne, ko kuma almajiri ne da kake kiranshi ka ba shi? Me kake yi?

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Shin kana shan ruwan 'ya'yan itace? Shin ruwan 'ya'yan itace yana ma daɗi a baki? Wani lokaci za ka ji 'ya'yan itace yana da ɓauri wani lokaci ka ji wani ɗaci.

Yaya kake zubar da shara? A wane guri ne kake zubar da shara? Shara ana so a zubar da shi ne a wani keɓaɓɓantan guri wanda zai iya kasancewa ba gida kusa da shi ko ko wani abunda zai iya cutarwa.

Wane aikin gida kake yi kullum? Wane irin kalan aiki ne kake yi a gida kullum? Shin ya kasance kana dahuwa ne ko kuwa ya kasance kai dai kawai sai dai a dafa abaka kaci?

Kana da katin kasuwanci? Shin a kasuwancinka ka yi ID card wanda za ka dinga amfani da shi a koda yaushe kokuwa ka. A'a, ba ka yi wannan ID card ɗin ba da zai kasance shaida ne na.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Wane iri ne fahimta da natsuwa wanda zaka sa mutum ya aiki. Yaya kake sasanta rikici a aiki?

Wani wasa kake san yi da a cikin wasannin nan wanne ne kake son yi? Wanne ne ka fi fahimta? Wanne ne yafi ma daɗi da wanne da wanne ne kake so ka dinga yi a ko da yaushe idan ka fita ka ji nishaɗin wasa?

Kana kulle ƙofa kullum, shin ya kasance kana kulle ƙofa ne kullum? Da rana zai kasance ana kulle ƙofa da daddare ma ana kulle ƙofa amma wa'insu suna kulle ƙofofin su ne dan kasance da raina.

Ya kake jagorantar mutane? Ya kake tafiyar da al'amuran mutanen wanda suke ƙasan ka? Ya kake jagorantar mutane? Ya kake jagorantar mutane? Ya kake jagorantar mutanen da suke ƙasan ka?

Wani irin jaka kake kai? Wani irin jaka ne kake kai a kanshi? Wani irin jaka ne ka siyo? Ka siyo jaka mai inganci ne, sanan wanene kalanta, kalanta baƙi ne ko kuma kalanta.

Kana fi so kayan zaƙi ko kayan gishiri? Ka fi son kayan zaƙi ne ko ko na gishiri? Wanne ne ka fi so a ciki? Kayan zaƙi mutane sun fi son kayan zaƙi saboda shi mai zaƙi ne.

Kuna iya amfani da kwamfuta. Shin wane irin kwamfuta ne kake iya amfani da shi? Laptop ne kake amfani da shi ko ko desktop? Dan kwamfuta sun kasu kashi kala kala kuma iri iri ne kwamfuta.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali, shin kana da murya mai ƙarfi ne ko ko kana da murya mai sanyi? Saboda murya mai ƙarfi ita ce wadda za ta dinga magana da ƙarfi.

A wane wata aka haife ku? Cikin wane wata ne aka haife ku, shin a wane wata aka haife ku? Watan April ne ko ko watan March ko ko watan January?

Wane irin wasa kake a waje? Da wane irin wasa kake a waje? Wasan rashin ji ne koko wasa a hankali kake yi don sobada yanzun wasan rashin ji yana yi iya saka ka ji ciwo a koda yasushe.

Yaya unguwarku take? Yaya unguwarku take? Unguwanku ya kasance unguwan masu kuɗi ne ko ko unguwan talaka? In ya kasance unguwa masu kuɗi ne, zaka ga wani lokaci unguwarku ta kasance ba hayaniya.

Kana bin ƙa'idojin aiki, shin kana bin ƙa'idojin aiki? Wane aiki ne kake bin ƙa'idojin shi? Kana bin ƙa'idojin aiki a cikin ayyukan da kake, wanne ne kake bin shi a cikin ƙa'ida?

Wane irin wasa kake fi so? Wane irin wasa kafi so? Wane wasa da wasa ne kafi so a rayuwarka? Zaka fi son wasan cricket ko ko wasan ƙwallon ƙafa ko ko wasan wanda zaka dinga yi?

Ina son wurare masu hayaniya. Kai ma abocin son gurare ne masu hayaniya. Idan ka na son gurare masu hayaniya sai ka je ghetto area. Wajen da za ka samu mutane daban daban waƴanda basa son zaman lafiya.

Ana rufe baki lokacin hamma. Shin kai ma aboci rufe baki ne lokacin hamma? Amma an fi so a rufe baki lokacin da ake hamma, saboda hakan ya fi kyau da fitan wani abu wanda bai kamata.

Ya dangantakar ku da maƙwabta take, ya dangantakar ku da maƙwabta take. Shin kana sirinta abubuwa ne ko kuma kana fita da shi ka gaya wa wanda ka gaya wa wancan?

Sau nawa kake wanke tufafi? A rana sau nawa ne kake wanke tufafi, ko ko a sati ne kake wanke tufafi, ko ko a cikin ranaku ƙalilan ne kake wanke tufafi a cikin rana?

Kana rubutu kashe kuɗi aiki, shin kana rubutu ne kuma ya kasance kana kashe kuɗin aikin rubutun? Kana rubuta kashe kuɗin aiki, kana rubuta kashe.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Wane ne yake ƙarfafa maka baya da wane ne kake tare da shi wanda yake ƙarfafa maka akan ayyukanka? Yaushe ne kake ƙarfafa ayyukanka kamar da yaushe ne kake.

Wani shago kakefi zuwa? Wani shago ne kafi zuwa a ciki? Wani shago ne kafi zuwa? Kafi son zuwa shagon saida kayan marmari ne koko zuwa shagon wanda zaka siyo kayan abinci?